Abin da nake yi dan ƙoƙarin kiyaye lafiyata, duwani abu wanda na san idan na ci ne zai ɓata mun ciki ko kuma in na sha ne zai sa zai bani wata matsala, to bana amfani da shi. Nakan yi ƙoƙari na kiyaye.

Tsintsiyan da muke amfani da ita, tsintsiyan zabori. Ana kiran tsintsiyan zabori ina sharan ɗaki ne, ina sharan ƙofar gida. Tsintsiyan laushi ita kuma ba ko ina ake shara da ita ba sai tsakiyan ɗaki.

Ina zuwa aiki na lokacin, da na tsara na, gurin aiki. Misali, in na tafi kamar misalin ƙarfe bakwai, zuwa takwas daidai na isa gurin da nake aiki. Zuwa takwas da rabi na gama ayyuka.